Ni na kasance ina son in canza abubuwa da yawa a wurin aikina. Ni a wurin aikina mun kasance muna hulda ne da magunguna wanda ake ba wa marasa lafiya domin su sami ingantacciyar lafiya. To a wurin aikina manya manyan superiors dinmu sun kasance suna saka mana ido da yawa. A koda yaushe sun fiye saka ido, sun fiye damu, sun fiye ƙoƙa mu. Abubuwan nan ya sa gaskiya in aka bani dama in canza wani abu a wurin aiki to su zan fara canzawa domin mutane ne waɗanda ba su da ilimin zamantakewa na zamani, ba su da haƙuri, ba su da kauda kai, ba su da abubuwan da ake buƙata domin samun cigaba a wurin aiki. Sa'an nan na kasance ina so in canza ofishina. Ofishina wani wuri ne wanda ba shi da AC, ba shi da wani fankan zamani ta yanda zai naɗe shan iska yanda ya kamata. Babu wani abun jin dadi ya iya rufe shi misali ga ƙasan tiles din yaɗin samun matsala. To gaskiya ni dai ina so in canza wannan. Ina so in gyara ofishina ya zama na zamani. Kujerun ya zama mai jujjuyawa na irin na zamani. Sa'an nan in gyara ƙasan ofis ɗin. Sannan in samu mai shara da mofin wanda zai riƙa zuwa yana gyagyaara mu a ko da yaushe ya kasance ina a tsaftatacaccen wuri ba tare da na samu wani damuwa ba. Abu uku da nake so in canza a wurin aikina ita ce yanayin yanda muke tsara aikace aikacen mu na ko da yaushe. Aiki ne wanda mutum ɗaya zai iya yi a rana ba tare da an sami matsala ba. Amma sai ka ga mutane biyar sun zo sun zauna suna zaman kallo. To in aka bani dama zan so in canza wannan tsarin, ya kasance zuwanka aiki ba zai fi sau uku ba ko sau huɗu a sati. Sa'an nan ka huta sauran kwanakin kafin dai ayi albashi. Sa'an nan in aka bani dama na canza abubuwa a wurin aiki, zan so na canza yanayin yanda nake jejjera magunguna da. Ni ina aiki ne a tiyata inda ake yayyanka mutane, ana farka mutane, ana masla, ana, ana masu sujuri. To in ni na kasance ina so in canza yanda tsarin yadda magunguna na zai kasance domin idan na kasance a cikin tiyata inda ake yin wannan aikin to in ana buƙatar wani abu ko kuma ana buƙatar wani abu emergency ba sai an yi ta guje guje ba ana zuwa wurina. To zan so in canza wurin ya kasance ofisina ya zai koma cikin tiyata ne ba tare da mutane in likitoci na buƙatar wani abu sai sun yi ta yawo ba. Suna neman inda za su same shi. Gara dai da sun fito sun same shi a ciki inda yake. Wannan ɗaya abu ne muhimmi ne wanda ina so in canza shi a wurin aikina. Sa'an nan zan so in canza yanayin zamantakewa na da sauran ma'aikata ta yanda duk wani shawarwari ne duk wani abu na magani to a wurina za a zo a neme shi.

So da yawa na kaci abincin dare ne, guraren ƙarfe shida zuwa ƙarfe bakwai in kuma abun ya ɓaci har ƙarfe takwas ina cin abincin dare. Abincin dare wani abu ne wanda ana son mutum ya riƙa ci a kan kari saboda ana son abincin ya narke da kyau kafin lokacin kwanciya. Shi abincin dare mafi akasarin likitoci sukan bada shawara ne a ci shi kaman ƙarfe biyar zuwa ƙarfe biyar da rabi zuwa ƙarfe shida domin ana son wannan abincin ya narke da kyau kafin a zo a kwanta. In mutum ya ci abinci da wuri zaka gan shi cikin ƙoshin lafiya da annashuwa da jin daɗi amma in mutum baya cin abinci a kan lokaci, gaskiya za kaga-- za ka gan shi a rarrame ba wani ƙiba tattare da shi. To shi wannan abincin daren ana son mutum ya riƙa ci ne a kan kari. Sa'anan mutum ya ci, ya kasance ka haɗa shi da kayan-- kayan marmari, su fruit ke nan. Ko ɗan lemon nan ne kaɗan ƙara a kai shi ma ya wadatar. Sa'an nan, so da yawa ban cika son cin abinci mai nauyi ba cikin dare. Na fi son ci abinci ɗan light light wanda ba zai yi wuyan narkewa ba. Da na ci shi, to ya fara narkewa ba tare da na yi ta neman exercise ko kuma na yi ta neman yanda zan yi in samu na narkar da abincin ya sauka. To na kan so in ci shinkafa da daddare ko kuma taliya ko kuma indomi ko kuma duk wani abincin da bashi da ƙarfi sosai. Ban cika son cin tuwo da daddare ba. Ban cika son cin duk wani abu mai nauyi ba ko teba da daddare. Riƙa cin shi. In har akwai so samu mutum ya ci kayan marmari kawai ba tare da ka ci abincin dare ba. So da yawa abincin da yafi muhimmanci a cikin ɗan adam shine abincin karan kumallo wanda aka fi sani da breakfast da kuma lunch. Abincin rana sune abincin da suka fi muhimmanci amma abincin dare kuwa ba wani abinci bane mai muhimmanci. Gaskiya in dai ka ci abinci mai kyau da safe ka kuma ci mai kyau da rana to na dare ba dole bane. In ka samu ka gode in ba ka samu ba kuma to ka yi haƙuri. Abincin dare abu ne wanda ba a cika son shi ba domin duk wani cuta na jikin ɗan adam, rashin cin abinci da wuri shi ke haifar da wa'inan cututtukan. Amma in mutum yana cin abinci da wuri to zaka ga abu ya zo da sauƙi ba kuma wani dabuwa abincin ya narke a kan lokaci. So da yawa za kaga mutane wasu ma ba su cika cin abinci da daddare ba domin suna ganin abincin ba zai narke ba. Suyi ta fama suna neman yanda za a yi abincin ya narke ya ƙi narkewa. Amma in kana da hali, ka nema abu mai sauƙi, mai taushi, mai sauƙin gaske wanda da ka ci cikin awa ɗaya awa biyu cikinka ya sake. Sannan kuma za ka iya bacci cikin kwanciyar hankali ba tare da ka ji cikinka ya ku kumbura ba. Ire iren mu wanda abincin mu baya saurin narkewa. To gaskiya ko na ci abinci gab gab gab da lokacin kwanciya ba na jin daɗin kwanciya kwata kwata har sai naɗan tashi naɗan zauna abincin ya sauka sannan sannan zan fara iya samun bacci.